Me kake yi da farko, lokacin da ka isa ofis? Eh to, abin da nake yi da farko lokacin da na isa ofis, da farko dai idan na isa ofis, abin da nake fara yi shi ne ina zuwa da takardu. Sannan kuma zan fara buɗe ofis. Idan na buɗe ƙofa, zan share cikin ofis ɗin. Sannan na kakkabe duk wata ƙura da take ciki. Daga nan kuma sai, eh, na duba naga ne idan an kawo min takardu ko kuma an kawo, eh, takardar sanarwar aiki ko kuma wani abu da ya danganci wannan aikin. Daga nan kuma sai na je na gaisa da abokan aiki na, na isa musu da gaisuwata sannan dai musu ya gajiya a kan aikin da muka yi na jiya. Sannan daga nan sai na buɗe takarda, na fara duba menene a cikin jadawalin ranar na aikin. Sai kuma na je na gaida maigidana a wajen aikin nan don tambaye shi na ji menene abin da za'a yi yau. Sannan kuma, eh, zan duba na ga nasarorin da muka samu a jiya kenan. Ma'ana kwana ɗaya kafin ranar nan da na zo aiki. So idan nayi wannan abubuwa, sai kuma na zo na zauna sai na fara aikin yau. To aikin yau ya danganta idan farkon sati ne ranar Litinin kenan, zai kamu akwai ayyuka da yawa a wannan ofis ɗin. Amma idan ya zama na cewa ranar Juma'a ne dama, ah, babu aiki da yawa. Saboda haka zuwa ofis a kan lokaci zai bani dama na gudanar da duk wani aiki na a kan lokaci. Sannan kuma idan na je ofis, eh, zan samu daman gudanar da duk wani aiki na in dai kamata.

Kana fi son shayi ko ko, kana fi son kofi ko shayi? Wannan tambaya ta bani dariya ko kuma na ce ta bani mamaki. Kana, ka fi son shayi ko kuma ka fi son kofi, haka yake mata wannan tambayar ta zamo. Da farko kafin na ba da amsa zansa so, na ba da ma'anar kowane abu da ga cikin abin da aka tambaye ni. Na farko da akwai kofi na biyu kuma da akwai shayi. Farki idan aka ce kofi. Wannan abin, wani baƙin, abin sha da ake ba da mai ɗaci, wanda baya ɗauke da madara ko kuma suga ko kuma wannan. Shi dai kofi, ana saka shi kuma da shi ana ba wa mutum ko kuma ana sha shi ne saboda ya yi maganin gajiya ko kuma idan mutum yana karatu baya so ya yi bacci da wuri, sai ya sha wannan kofi ɗinnan. Shi kuma yana da ɗaci sannan kuma akwai wanda ba shi da ɗaci. Wani kuma akwai shayi. Shi kuma shayi idan aka ce shayi ana yinshi da ganyen shayi ko kuma ace Lipton. Shi kuma shine wani abu wanda ake haɗa shi da suga da madara ko kuma da kayan haɗi ko da Lipton ko kuma da teabag. Shi kuma shayi ba a cika ba da mai ɗaci ba saboda haka yawanci, mutane waɗanda, suke shan kofi, mutane ne waɗanda suke aiki, wanda idan sun gaji za su sha kofi ɗinnan saboda ya yi musu maganin gajiya. Shi kuma shayi ko dai mutum ya sha da madara ko ya sha da suga. Amma dai kofi yana da ɗaci. Shi kuma shayi ba shi da ɗaci. Ya ma dai danganta da wane irin abun nan ne. Wani, kofin yana da ɗaci, wani ba shi da ɗaci. Ina son shayi fiye da kofi. Abin da ya saka kuma nake son shayi fiye da kofi shine ni ina shan shayi sosai kuma shayi zan iya na saka masa madara. Sannan kuma shayi zan iya na ƙara masa kayan haɗi. Shi kuma kofi ana haɗa shi ne da abu mai ɗaci. Toh wannan ɗacin da kofi yake da shi, shi ne bana so. Duk wani abin da yake da ɗaci gaskiya ban cika son shi ba. Na fi son abun da yake da zaƙi ko kuma abin da yake da, ɗaci amma ba sosai ba. Shi kuma kofi yawancin shi yana da ɗaci. Kuma mutanen Indiya kamar sun fi son kofi. Da su da mutanen, China. Ni kuma tunda ba mutumin China ba ne ba kuma ba mutumin Indiya ba ne, dan Najeriya ne, na fi son shayi gaskiya. Saboda a rana ma zan iya na sha shayi aƙalla kamar sau biyar ko sau uku ko sau huɗu. Ya dai danganta da wane irin shayi ne. Shayi, ina shan shi sosai musamman irin shayin da zan saka citta da namfari da su, cinnamon da su cloves da sauransu. Irin wannan shayin, ina bala'in shan shi saboda ni tun da nake ma gaskiya ban cika shan kofi ba. Ana haɗa shi ne da madara. Madaran tana zuwa three in one. Idan mutum ya zazzaga madaran ne ya zuba mata suga, a ya zuba mata ruwan zafi to zata tashi a matsayin kofi. Three in one ce, tana haɗe da madara da suga da kuma kofi. Toh in dai irin wannan ce madaran nan toh ina son irin ta wacce zan haɗa ta kawai ba tare da nasa abu mai ɗaci ba. Sannan kuma kofi yana hana mutum bacci. Sannan kuma idan mutum yana so ya yi aiki, ya kai dare zai iya sha kofi. Idan ya sha kofi toh tabbas ba zai yi bacci da wuri ba. Kuma idan ma yana so ya yi dogon aiki, ya daɗe yana yin aiki ba tare da ya yi bacci ba to mutum zai sha kofi ne. Duk da shima shayin akwai kalan shayin da idan mutum ya sha ba zai yi bacci ba. Kuma idan mutum yana so ya yi aikin dare, mutum zai iya sha wannan kofi ɗin ko kuma mutum ya sha wannan shayin so ya dai danganta dai da wanne mutum yake so.